Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a gaskiyar magana bana yi, domin hankali na yana kan wanka, ba yana kan waƙa ba. Kuma idan har na fara yin wannan waƙan, zan ɓata lokaci. Bayan ɓata lokaci ma, bazan samu in yi abin da nake so akan lokaci. In samu, in fita, in tafi inda zan tafi ba. Shi yasa kwasakwasa bana rera waƙa lokacin yin wanka. Kuma dalili mai ƙarfi shine sabulu ne a hannuna zai iya shiga ido na. Kuma idan sabulu ya shiga idon mutum yakan yi zafi sosai, babu adadi.

Irin wasan da na fi so shine wasan 'yar igiya. Domin shi 'yar igiya idan ana yi, yana ƙara kuzari sosai. Bayan haka, mutum zai ji daɗin wannan wasan da yake yi. Ga shi kuma zai ƙara maka ƙarfin gwiwa sosai. Kuma dalilin da ya sa nake son wannan wasan shine lokacin da muke ƙanana a makaranta, shi ne wasan da muke yi da abokanaina. Bayan haka, wannan wasan yana sa mu kamar muyi gasa ne a tsakaninmu domin za'a gwada a ga waye ne ya fi iya wannan wasan, waye ne da ya fara bai faɗi ba, wannan 'yar igiyan bai jefar da shi ba. Kuma ban haka ƙaarin gwiwa da na samu lokacin da na zo gama makaranta, sai malaminmu ya ce mana za mu yi wani wasa wanda zai ƙara mana ƙarfin gwiwa da kuzari. Sai nake tunani wane irin wasa ne wanda malaminmu yake faɗa zai ƙara mana ƙarfin gwiwa da kuzari. Sai yake ce mana za a yi wasan 'yar igiya. Sai na yi mamaki. Na ce, "Da man wannan wasan za a yi shi ne? Abin da ya daɗe ake yin wannan wasan za'a ƙara yin sa ne?" Hakkan nan a wannan lokacin sai ya zaɓi mata biyar, maza biyar. Sai ya ce, "Ko wannan ku zai shiga yi wannan wasan ɗaya bayan ɗaya." A wannan lokacin sai ya fara ce wa ni zan fara yi na farko. To, duk dama da yake na daɗe ban yi wannan wasan ba. Na ɗan fara sa shakku a zuciyana. Amma da ikon Allah ina yi. Sai na fara ci gaba. Ya zama har ni na zo na farko a cikin mata na biyar. Sai kuma akwai wani yaro namiji. Shi ma shi ne ya zo na farko a wannan wasan. Shi ne ya zo na farko a wannan wasan. Wannan wasan kuma ya sa shi ya samu jin daɗi a tsakanin maza da mata domin shi ya zo na farko. Sai ni ma lokacin da na zo na farko sai na ji daɗin wannan wasan nace kai. Barkana da na iya wasan nan a farko kuma dalilin da ya sa na iya shi ina son wannan wasan sosai. Bayan haka, akwai wata rana ma muna gida. Ni da ƙanwata muna yin wannan wasan. Tana yi ina yi, tanayi ina yi. Har ni ne na zama wanda na iya sosai har na samu tukwici. To shi yake sa mun wannan wasan sosai ina son shi, Shi ne farkon wasan da na fi so. Bayan haka, duk lokacin da nake wannan wasan sai inji babu kasala a jikina, babu gajiya, babu damuwa. Shi ne yake sa ni nake son wannan wasan sosai sosai. Kuma wannan wasan 'yar igiyan shi mutum ba zai ɓata jikinsa ba, ba zai ɓata kayansa ba, ba zai ji ciwo ba. Kawai za ka tawaina igiya, igiya, igiya za ka iya yi. Za ka yi tun kana jin kasala za ka fara zo ka ji kuzarin yadda za ka yi wannan wasan. Daga baya za ka ji babu gajiya sosai a jikinka. Gaskiya wannan wasan shi na ke so sosai. A baya ma shi ne ke so sosai. A yanzu ma shi ne ke so kuma ina jin daɗin wannan wasan. Wannan wasan ko yanzu da za a ce mun in yi, zan yi shi domin yanda nake so, domin yadda nake jin daɗin wannan wasan maganan gaskiya.

A gaskiya ina son kallon wata da dare. Dalilin da yasa ina son kallon wata da dare, lokacin da na kalli wata ina samun farin ciki, ina samun jin daɗi kuma bayan haka sai in kalla in gode wa Allah da na'iman da yayi wa bayinsa. Bayan haka idan dare ma ya zo ina samun jin daɗi da yake. Duk lokacin da dare yayi zan ce, Alhamdulillah yanzu dare yayi lokacin da zan huta. Na dawo daga aiki, na shirya yara tun da safe zuwa makaranta, breakfast, bayan zuwa na gama karin kamallo in zo in shirya yara su zo su tafi makaranta. In tafi ofis, in na tafi wajen aikina zan dinga aiki, zan dinga aiki ina ganin ƙarfe uku da rabi yayi hankalina zai fara zuwa gida. In na zo gida zan fara girki da zarar na fara girki na kalla dare yayi zan ce kai Alhamdulillah yanzu lokacina yayi wanda zan huta wa raina. Zan huta in yi bacci in samu natsuwa, gajiyana na aiki ya fita kuma kallon wata yana sani ina jin daɗi. Duk lokacin da na ɗaga sama na kalli wata sai in fara tunanin cewa ikon Allah ga wata nan ya fito. Bayan haka sai in ce wannan watan da na kalla bayan kwana talatin ko kwana ashirin da tara wata zai ƙare sabon wata za a shiga. Bayan an shiga sabon wata mutum in albashi ne ma zai ɗauka bayan haka idan makaranta ne ma yara suke jarabawa sun kusan samun hutu, sun kusan samun su zo gida. Yaran da suke boarding makarantar kwana ke nan su ma sun kusan samun hutu za su zo gida a zauna ayi hira. Idan dare ne ma shi ma duk lokacin da na kalli dare zan ce lokacin hutu yayi, lokacin da yara za su samu su yi bacci su huta, lokacin da duk wani wanda yake cikin gajiya zai samu hutu shi ma yayi bacci. Bayan haka irin a unguwa a dinga surutu ana ihu, irin a unguwa a dinga surutu ana ihu shi ma irin a unguwa a dinga surutu shi ma ana ihu zai sa ni duk lokacin da na kalli dare in ce yanzu hayaniya da damuwan yara irin a cikin unguwa a dinga damuwa zai zama babu. Shi ma ina jin daɗin dare sosai kuma ina jin daɗin wata sosai kuma bayan haka wannan lokacin yana sa ina tunanin dare da wata kuma duk lokacin da na fara tunanin dare da watan ya kusa kuma bayan haka duk lokacin da daren nan yayi zan je in samu waje. Idan aikin wajen aikina ne nake yi ban ƙara saba. Aikin wajen ofis na da nake yi ban ƙara saba idan na zo zan yi wannan aikin cikin kwanciyar hankali da natsuwa ba surutu, ba damuwa, babu hayaniya, babu yara su dinga surutu ko irin waƙe-waƙe ko irin an kunna rediyo a unguwa ko irin wayan su damuwa daban-daban duk zai zama na babu. Zan gama har in kwanta in samu natsuwa. Bayan haka kuma zan zo in samu kwanciyar hankalin yarana saboda dare yayi za su huta da safe kuma in na tashe su da sassafe ba su da gajiya. Shine dalilin da yake so sani nake son wata da dare.

Hannun da nake amfani da ita, ita ce hannun dama. Dalilin da ya sa nake amfani da hannun dama, ni ba bahaguwa ba ce. Ni na fi amfani da hannun dama domin hannun naman na fiya aiki da shi, na fi iya rubutu da shi ko takarda na zan buɗe, na fi amfani da shi. Kuma shi hannun dama shine hannu tsaftatacce wanda in girki ne ma mutum zai yi da shi, in karatu ne za ka yi da shi cikin sauƙi kuma in cin abinci ne ma hannun dama ya fi daɗi. Kawo lokacin da na ke makaranta, lokacin da aka kai ni makaranta ina karama, na kalli wata ƙawata ita ta fi amfani da hannu hagu, ba ta amfani da hannun dama. Kuma a wannan lokacin ni yana bani mamaki. Sosai na ce, "Ya akai ita take amfani da hannun hagu?" Ni ba na amfani da hannun hagun. Kuma ni sai mamaki yake bani. Be dame ni ma domin ni na fi son in dinga amfani da hannun dama. Hannun dama ina jin daɗin shi. Ko aiki nake ina yi da sauri, ko rubutu ne na fi yi da sauri kuma rubutuna na hannun dama ya fi kyau. Ni ma haka nake gani kuma abokanaye na su kan yawance mun, "Rubucin ki na hannun dama ya fi kyau." Bayan haka ko aikin gida nake yi, idan na fara shi da hannun dama yana sa in yi shi da wuri, in gama da wuri. Kuma ko irin tsifan kan nan, ni da hannun dama nake yi, ban iya shi da hannun hagu ba. Bayan haka ko irin ina wankin gida, na fi amfani da hannun dama. Kai maganan gaskiya ma ni ba na amfani da hannun hagu. Hannun dama nake amfani da shi wajen karatuna, wajen wankina, wajen tsifa, wajen girki, wajen cin abinci ko ɗaura zani ko in ɗauki himar na'ainsa, duka da hannun dama nake amfani. Ni inda zan iya tunawa ko in ce zan faɗa ma, hannun hagun nan idan na taɓa amfani da shi ma ba zai wuce sau ɗaya ko sau biyu ba. Na fi son hannun dama kuma da shi nake amfani da shi. Da shi nake yin komai na. Har mamata take ce mun, "Gaskiya, aikin ki da hannun dama yana da kyau sosai." Yana bani mamaki yanda fi ke sauri. Sai in, in ji ina son aiki da hannun daman sosai. Yanzu ko da wasa ba na amfani da hannun hagu wajen aiki. Sai dai in yi amfani wani lokaci da hannu biyu. To idan aikin hannu biyu ya tashi shine nake amfani da hannun hagu. Kuma ni a maganan gaskiya, hannun dama da shi nake amfani da shi koyaushe. Ko wani aiki, safe da yamma, da dare, da rana. Aikin wajen aiki, da hannun dama nake amfani da shi. Irin tuƙa abincin gida, da hannun dama nake amfani da shi. Ko linke kayana, da hannun dama. Wani lokaci ne ma linke kayan yana buƙatan hannu biyu. To sai in haɗa hannu biyu duka ina yi. To a wannan lokacin ne hannun hagu yake shiga. Amma ni kam hannun dama shine na fi amfani da shi. Shine na fi amfani da shi kuma shi nake so sosai babu adadi.

Ah, maganar gaskiya kujeru na suna da daɗi kuma suna da amfani. Dalilin da ya sa na ce haka, idan da na farko ne ba zan yi faɗan haka ba amma wanda na siyo na kwanan nan, na sa shi a falo na, shi daban yake kuma shi na zamani ne. Yana da laushi, yana da ƙarfi kuma bayan haka an yi shi ne kamar irin wanda ake gyara fa-- way farlow sosai. Kuma bayan haka ba wai ni faɗa na ne ya ce, cewa yana da daɗi ba. 'Yan uwana da abokanai na sun zo sun yi murnan ganin wannan sabon yayin kuma bayan haka su suke ce min, "Eh kujerun ki nan suna da kyau kuma bayan haka suna da daɗin zama." Na kan ce musu, "Gaskiya ni ma na yi sa'a amma idan kuna so zan iya haɗa ku da wanda yake yi, wanda yake siyarwa domin shi kayansa babu tsada kuma yakan da irin nawa ko mi kala ɗaya wanda kuke so." Kuma bayan haka abin da ya sa na sayi wannan kujerun a wajen aiki ne aka kawo mana wa'ansun kujeru tun daga Abuja. Wannan kujerun kai suna da kyau sosai kuma suna da daɗin zama. Abin da ya sa na ce haka kai ne za ka rage iyaka cin wanda ka ke so, iya tsayin da ka ke son zama, iya zaman da ka ke so idan kana so a lankwashe za ka iya kamar idan ma a tsaye ne, idan ma za ka matsa shi ne yaɗon kama ka, idan kuma za ka iya ka yi shi dogo. Musamman ma idan muna aikin ofis, mutane da yawa ma'aikatan wajen mu sun yi magana akan wannan kujerun saboda daɗinsa. Yanzu haka ma sun ma wa shugaban wajen aikin mu magana cewa in da suka siyo wannan kujerun daga Abuja su faɗa wa musu a kawo mana wa'ansun har wa'ansun baƙin da muka yi daga wajen wani ma'aikata daban. Sun zo sun kalla wannan kujerun suna mamakin yanda muka zuba shi amma da daddaba su da yawa sai suke tambayan wa yana muka samu wannan kujerun sai muka ce daga Abuja. Su farko abin da suka ce ma suka ce wannan kujerun kai ya musu kyau sosai. Sai na ke ce musu, "Bayan kun ce ya muku kyau ma za ku kawo wa'ansu bayani." Sai suka ce, "To shikenan." Suka yi dariya bayan mun gama taro za su tafi sai ɗaya daga cikinsu yake zuwa yake ce mun, "Ka'i wannan kujerun akwai daɗin zama." Na ce, "Ai shi ya sa na ce maka bayan kun ce suna da kyau ma za ku zo ku faɗi wani abu." Haka ne suka dinga santin wannan kujerun har yanzu su ma sun faɗa wa shugaban mu na aiki cewa wanda ya kawo musu wannan kujerun su faɗa mishi suna son guda hamsin nawa kuɗin zai kama. Idan aka lissafa wannan kuɗin suka faɗa musu to su za su tura mishi wannan kuɗin sai ya tura ma wannan mai siyar da kayan daga Abuja. Sai na ji shugaban aikin namu yake cewa ma shi zai ɗauki number wayan wannan ma'aikacin ya ba su sai su yi magana ya karɓi account number shi sai ya tura masa wannan kuɗin sai a kawo musu. To shi ya sa har yau-- har gobe nake cewa kujeru na suna daɗi, daɗin zama ma na musamman wanda ba ni na faɗa ba. Mutane sun shaida ko in ce jama'a ma sun shaida kuma sun yarda har a dalilin su ma sun nema wa kansu sun ji daɗin zama. Gaskiya babu abin da zan faɗa sai dai in ce suna da daɗi sosai daɗin ma ba kaɗan ba.

Aaa, a gaskiya magana, lokacin da na ke yin wanka, aƙalla ya kai lokuta uku. Amma idan ba a hutu ba ne, lokutan wankan guda biyu ne. Idan a hutu ne kamar yadda na faɗa, lokuta uku ne. Na farko, da safe. Da safe kuma, kafin na yi wanka sai na tashi da sassafe na yi sallah. Na zo na dafa karin kumallo. Bayan na dafa, an ci. Na yi shara, na yi wanke wanke, na tattara kaya. Idan ma ina da wanki, na yi wannan wankin so sai in zo in yi wankan safe. Idan na yi wankan safen nan kuma, ka ga a wannan lokacin babu wani aikin da zan yi. Zan kwanta ne, na huta ko kuma in kunna TV in kalla. Zan zauna kamar awa uku. Misali, duk wannan aikin da na faɗa maka wanda zan yi, aƙalla na tashi ƙarfe shida, shida bakwai, takwas, tara. Na gama gaba ɗaya har zuwa goma. Na zo, na samu waje na kwanta. In ma TV ne ina kallo, idan ma bacci ne sai ya yi wannan lokacin. A wannan lokacin zan samu kamar baccin awa ɗaya ko kallon awa ɗaya ko biyu. Idan ƙarfe sha ɗaya da rabi yana yi, zan tashi in yi girkin rana. Idan na yi girkin rana, a wannan lokacin babu na yi shara tun da safe. Na yi wanke wanke. Zan gama girki. Bayan na gama, kicin ya ɓace. Zan share, zan goge abin da na yi amfani na girki. Shima ba de ba su da yawa. Shima zan wanke su. Idan falo ne ya ɗan ɗauki ƙura shima zan goge. Zan ɗauki mofa in goge waje. To shi ne wankana na biyu ke nan. Wannan lokacin bayan na gama zan ƙara inshiga inyi wankan rana ke nan. Shima zan yi idan na zo na yi. Shima hakan na zan samu waje na huta, na yi kallo na ko na yi karatu na ko na yi addu'a na. Bayan na yi sallar la'asar sai in huta kamar ƙarfe huɗu da rabi. Shima zan tashi, na yi girki dare. Bayan na gama wannan girkin sai in tattara abun da na ɓata. Na goge, na tattara, na gama komai. Shima kamar yadda na gaya maka na farko sai in ƙara yin wanka na dare ke nan. Wannan ina faɗa maka ne a lokacin da ina hutu ina gida ke nan. Idan kuma aka zo ɓangaren ba hutu nake ba, ina zuwa aiki. To wanka sau biyu nake yi, da safe da kuma da daddare. Kamar yadda na faɗa ma kuma shima haka yake a jere. Zan yi da safe, in dafa abincin safe a ci. In tattara abun tattara, in wanke abun wanke wa, in share wajen sharewa. In zo in yi wanka, in shirya in tafi aiki. Ba zan dawo aiki ba sai ƙarfe uku da rabi. Wani lokaci ma ina kaiwa huɗu kafin in zo gida. In na dawo a wannan lokacin to ba wanka zan yi ba. Zan shiga in yi girkin dare. In na gama in tattara waje, na yi shara, na yi wanke wanke. In tattara komai tsaftsaf kicin in gyara sai in zo na yi wankan dare. To wannan shi ne dalilina da kuma lokacin da na ke yin wanka.

Yanda nake son zama na farko, ina son zama mai kwanciyar hankali da lafiya da natsuwa da kuma ya zama babu talauci. Kullum ina cikin lafiya da ikon Allah. Kullum ina cikin kuɗi kuma ina so yanda nake so in zama, yanda nake so in zauna shine, yanda nake so shine in zama ina taimakon bayi. Wani zai zo ya ce mun ko in masa karatu, zan masa ko ya nemi kuɗi a wajena, in ba sa ko kuma ya ce mun in koya masa abu kaza. Ina son in zama mai koya mashi. Bayan haka kuma ina son zama na natsuwa da lumana da kwanciyan hankali da lafiya da kuma arziki mai albarka. Bayan haka kuma ina so in zama mace ta gari wadda ta kula da addini, ta san darajan iyayenta, ta girmama su, take ba wa ƴaƴanta tarbiyya, take zuwa lokacin aikinta a kan lokaci ga kuma kula da yaranta da iya girki da sauransu. Kuma ina so in zauna ne kaman kullum ina cikin tsafta, babu hayaniya, babu damuwa, babu tashin hankali kuma in zamana ba abinda ke damuna. Duk wannan yana daga cikin yanda nake so na zama. Kuma ina so in zama mace ta gari, mai ilimin addini, ilimin zamani da natsuwa da arziki da kwanciyan hankali da lafiya kuma muna rokon Allah Allah ya bamu.

A gaskiya magana, yanda nake taimakawa mutane na farko, ina taimakawa mutum idan na ganshi yana cikin damuwa. Misali yana cikin damuwan kuɗi, zan taimaka mashi. Kuma yanda nake yi, ba wai ka wai zanzo ince maka ga kuɗi ba ne. Zan ganka, zan nuna maka cikin dabara da wayo, kaman ba wannan kuɗin ba ne ka gaza. Kaman ma na baka ne a cikin kana kwanciyan hankali ka siya wani abu wanda baka da shi. Bayan haka, yanda nake taimakawa mutane, wani lokaci idan na ga mutum yana cikin tunani, nakan zo kusa da shi, na matso kusa da shi na shaƙu da shi domin ya gaya mun wannan damuwan. Kuma mu zauna muyi tunani, ya zai ya rabu da wannan damuwan tunanin mu magance shi. Kuma bayan haka, nakan taimakawa yaran makaranta wanda suka fara karatu. A wannan lokacin zan fara koya musu abun da basu sani ba, wanda za su ƙaru da shi, wanda za'a samu cigaba mai amfani. Su ma su samu matakarin yanda za su taimaki wani. Kuma nakan taimakawa ɗalibai na wajen basu tarbiyya na addini da kuma nuna musu cewa karsu su cuci mutum a rayuwa kuma kar su zama mai ɗaukan abun da ba nasu ba. Duk yana daga cikin yanda nake taimakawa mutane, musamman ma mata 'yan uwana da kuma ɗalibai na wajen koyarwa da kuma lamarin kuɗi ko lamarin gyaran tarbiyya ko lamarin nuna ma mutum hanya madaidaiciya.

A gaskiyan magana, abun da nake jin tsoron shi sosai shine kaman zuwa unguwa da daddare. Zuwa unguwa da daddare ni kaɗai ina jin tsoron shi sosai. Musamman ma unguwa mai nisa kuma inda babu haske yana tsoratar da ni. Kuma zuwa unguwa da daddare abin da yasa nake jin tsoron shi, gari ya yi shuru, ba mutane ba kowa. To a wannan lokacin tsoro zai dinga shiga zuciya na, da yake ba'a barin mu muna fita da daddare. To shine yake sani tsoron tafiya da daddare. Ga gari ya duhu bayan haka, ni ban saba fitan dare ba. To wannan rashin sabawa yana sani ina jin tsoro sosai. Kuma da daddare idan mutum ya fita zai ga ba kowa sai shi kaɗai. Ko idan akwai mutanen ma mutane zai zama ɗaɗɗaya-ɗaɗɗaya-ɗaɗɗaya ne. To fitan dare gaskiya gaskiya shine abun da yake sa nake jin tsoro sosai. Wannan abun yana daga cikin babban abin da yake so nake jin tsoro kuma yake tsorata ni kuma yake tayar mun da hankali lokacin da na fita ni kaɗai. Indai na fita ni kaɗai da daddare to ina jin wannan tsoron. Tsoro ma ba kaɗan ba tsoro ma sosai. Har ma a gidan mu an gane ni cewa ni matsoraciyar fitan dare ne gaskiya. A yanzu dai abin da nake jin tsoro shine fita da daddare, fita da daddare kuma da daddare in fita ni kaɗai wannan yana bani tsoro sosai maganan gaskiya.

A gaskiya magana, yanda nake zubar da shara, ta hanya mai sauƙi nake yi. Ina neman abun da ake tara shara sai in tara shara na dukka a ciki. Idan na samu sai in nemi buhu in juye a ciki in ɗaura sai in nemi yaro in basa kuɗi sai in ce mashi ka kai ka zubar da wannan sharan. Kuma idan ya je ya zubar ya dawo, zan nemi ruwa in ajiye masa da Omon wanke hannu yana zuwa sai na zuba masa Omon. Na zuba mashi ruwa sai ya wanke hannunsa. Ni ma lokacin da na juya masa wannan sharan a buhu na ɗaura, ni ma abu na fari da nake tun kafin in taɓa wannan sharan nake neman ruwa na da omo na a gefen in ajiye. Na wanke hannu na kafin in kama wani abu. Bayan haka kuma idan yaron ya dawo ya bani abin sharan na ajiye, na zuba mashi ya wanke sai in ƙara wanke hannaye na. Wannan yana daga ciki yanda nake zubar da shara kuma yanda nake faɗa wa ƴan su su zub da shara. Domin shara shi wani datti ne wanda yake daga cikin mutum ya kula da shi, ya san yanda zai zubar. Ba wai mutum ya zubar da shi kai tsaye haka ba. Ya kamata ya zama na akwai dabaru da kulawa da sanin ya kamata da yadda in da za a zubar da kuma wane waje ne ya kamata a je a zubar domin kar a dinga zubrwa a unguwa yana komowa ruwan unguwa. Yara ƙanana su je su dinga sa hannunsu.

Na farko, yanda nake kiyaye kalmar sirri, idan mutum ya bani labari, ya ce mun abu kaza ya same shi, ga dalilin shinda ya same shi. Ina riƙewa ne a ciki na. Kuma, ko da wasa bana faɗawa wani wanda ba shi wanda ya faɗa mun ba. Ina riƙe shi a cikina domin shi sirri abu ne wanda mutum ya kamata ya kiyaye shi. Idan baka kiyaye shi ba, duk lokacin da mai shi ya ji a wajen wani waje, ba zai ji daɗi ba. Shi ya sa, nake kiyaye sirri. Kuma yanda nake kiyaye su, ina da dabaru ɗaya, biyu, uku kamar yanda na faɗa na farko. Ina kiyaye shi ne bana kuskuren faɗawa kowa ko da wasa ko hiransa bana yi. To, yana daga cikin dabaru da hanya da nake kiyaye kalmar sirri. Kuma yana mun amfani wajen sanin ya kamata wajen sanin cewa bai kamata mutum ya faɗama wani sirrin da aka faɗa masa ba, ko kuma wani idan ya ji bai ji daɗin wannan sirrin ba domin shi ya yarda da kai, ya ba ka amana kuma yana so ka kiyaye kamar yarda ya kamata. Kaman yarda ya zo ya yarɗa da kai ya faɗa maka. To, idan har ka zama mai kiyaye kalmar sirri, za ka ji daɗi. Kuma wanda ka kiyaye masa wannan kalmar sirri zai dinga tinkaho da kai sosai ma kuwa.

Irin tufafi wanda nake so, wanda kuma in ce na fi so, shine kalar tufafi doguwa mai ɗinki a tsastsage. Ana kiran shi fitted gown kuma kalar kore. Domin idan nasa yana min kyau sosai kuma abokanai da ƴan uwana sukan yawan ce min kalar kaya kore tana ƙarban ki sosai, kuma idan kika sa yana miki sosai. Shi yasa nake son wannan kalan kayan sosai. Kuma wannan tufafin idan nasa kore mai yalƙi-yalƙi wanda ake ce mishi kamar lace yana karɓana sosai. Kuma ba wai magana na ba ne, ƴan uwa da abokanan arziki suna ce min cewa yana karɓana. Kuma wannan kalar koren tana burge su idan nasa. Shi yasa ni ma ina so a zuciya na kuma suna ƙaara mun ƙarfin gwiwar da nake son wannan kayan. Gaskiya babu abin faɗa a wannan kalar tufafin yanda nake so. Ba zan ma iya bayyana abin da ke cikin ainihin zuciya na sai dai daga wannan misalin da yanda na faɗa na zan iya in yi amfani da shi in gaya muku ko kamar yanda na gaya muku. Hakan take.